Wani malami kake fi so? Malamin da na fi so shine Sheik Malam Alaramma Aminu Daurawa. Shi na fi so duk a cikin malamai. Ba wai bana son sauran malaman ba ne, shi na fi so saboda karatun shi akwai fahimta, akwai ilmantarwa sannan akwai nishaɗantarwa. Idan kana sauraron karatun Aminu Daurawa, za ka fahimci duk abin da yake so ya isar. Sannan zai ma dalla-dalla yanda za ka fahimta. Zai ma duk yanda za ka fahimta sosai. Ba wani wahala ba kuma zagin wani. Iya karatu kawai ke karantawa. Shi ya sa na fi son Malam Aminu Daurawa saboda malami ne mai hazaka, mai ƙoƙarin fidda gaskiya yanda take. Ba ruwan shi da siyasa. Duk abin da ya zo mai na karatu na ilimi, shi yake faɗakarwa a kan shi ba wani abu na daban ba. Shi ya sa nake son Malam Aminu Daurawa sosai saboda ko a littattafan shi da yake karantawa ga kuma wannan karatun da yake yi na, na tambayoyi, tambaya, mabuɗin ilimi da yake yi duka.

Kuna kunna kyandir a gida? A'a, ba ma kunna kindir a gida saboda hatsarin shi. Shi ya sa ba ma amfani da shi, saboda kyandir za ka iya yi bacci ka bar shi. Kuma idan har ya ƙare, za ka ga ya cigaba da ci ya kama abubuwan da suke kusar da shi. Daga nan sai ka ga ya haifar da gobara. Saboda idan ban manta ba, akwai lokacin da wasu suka bar kyandir a gidansu, to sanadiyar da ya sa daga su har abun da suke kwanciya a kai suka ƙone. Ba zan manta ba, mata da miji haka suka ƙone a kan tabarmar nan sanadiyar kyandir. Shi ya sa bamuwa kunna kyandir a gida domin bada haske. Saboda duk ga fitilu nan kala kala ma. Wanda ba sai ka kunna kindir ba. To wani sa'in ma gara idan kana da waya, ka yi amfani da hasken wayarka domin in kana buƙatar haske ne. Sannan abu ɗaya ne yanzu da ake amfani da kyandir wanda ake manne kaya da shi. Akwai wani gwam wanda idan da kyandir a kusa, da shi nake amfani wajen manna kaya. Shi ya sa wasu za ka ga suna amfani da kyandir, suna wannan. Amma ni gaba ɗaya bana amfani da kindir.

Kana mike jiki da safe? Eh, ina mimmi kewa. Saboda fanni nema na exercise da nake yi, ina mommotsa jiki. Nakan mimmi ke jiki. Nakan yi mika. Saboda idan ka-kana mike jiki kan samu lafiya. Duk wasu gaɓoɓin ka da suke ciwo duk za su, za ka wartsake. Shi ya sa nake mike jiki. Ina mike jiki sosai saboda mike jiki yana ƙara wa mutum lafiya. Saboda idan ka kwanta ka gaji yana da kyau idan ka tashi ka mimmi ke. Duk wasu jijiyoyin ka za su sake. Wata gaɓa duk za ka ji sun sake. Shi ya sa nake mike jiki da safe idan na tashi.

Me kake ci a wurin aiki? Eh, ina cin abu-- abinci. Idan na je aiki, na kan ci abin da ya sauƙa. Da ƙerin wajen da na je, na kan samu abin da ake sayarwa a wajen. To shi nake ci. Wani sa'in za ka je wajen aiki, za ka samu na ana sayar da shinkafa, wani waje za ka ga ana sayar da tuwo, wani waje ma idan ka je ba za ka samu wani abinci ba, sai dai ka samu irin su awara da dankali. To wani wajen ma idan ka je ba za ka samu waɗannan ba, sai dai ka samu minerals da biredi ko kuma ka ci da biskit. To abubuwan da nake ci ke nan a wajen aiki. Wata rana shinkafa, wata rana tuwo, wata rana, umm, wata ra-wata rana alale, wata rana awara da dankali, wata rana kuma sai dai ka ci biredi da mineral da minerals kuma ka ci da biskit. Yauwa, abun da ake ci ke nan idan mun je aiki.

Kana sayan kaya a yanar gizo? A'a, ba na sayan kaya a yanar gizo saboda ban fiya yin irin wannan cinikin ba saboda na fi son gawu rigawa na. Idan aka bani ban gishiri in ba kamanda, ina kallonka kana kallo na da shi na fiyar da. Amma ban yarda da in je in sayi kaya a wani yanar gizo ba saboda siyayya a yanar gizo ba kwance hankali saboda in mummunta ba akwai wanda ya taɓa yin wannan siyayyar. Ƙarshe kafin a kawo mai kayan nan hankalin shi sai da ya tashi. Dako ku kuma wanda ya siya abunda ya saka kuma ba shi aka kawo mai ba. Shi ya sa gaba ɗaya bana irin wannan siyayya. Kawai na fi son in na ya san abu na je kasuwa na siya na biya a bani yauwa. Idan kuma gida aka kawo ina gida sai ina siya a bani na bada kuɗi abunda na fi yake nan. Amma bana siyayyar ta yanar gizo. Bayan ban yarda da shi bane a'a ban son fuskantar wata matsala ne shi yasa kawai abinda ya sa bana siya bana irin wannan siyayya. Na fi so na je na siya ina gan abunda na siya in bada kuɗi a bani ya fi.

Kana son wurare masu hayaniya? A'a, ba na son wuraren da suke da hayaniya. Idan wuri yana da hayaniya ma, tashi nake daga wajen, saboda hayaniyyar tana sani ciwon kai. Shi ya sa gaba ɗaya ba na son wuraren da suke da hayaniya. Ina son wuraren da suka fi shiru. Nan ne nake samun natsuwa da samu kwanciyan hankali. Amma idan aka ce waje akwai hayaniya, gaba ɗaya fita cikin hayyaci na nake yi, sai na jikaina yana ciwo. Daga nan kuma to ban san abin da zai faru ba. Shi ya sa gaba ɗaya nake gudun inda yake da hayaniya. Idan waje ya zamo dole ne sai na zauna da yake da hayaniya to shine nake haƙura haka. Amma tabbas in na zauna da hayaniya kai na sai yayi ciwo. Gaba ɗaya zan ji bana fahimtar ma abun da na nake yi. Shi ya sa gaba ɗaya nake ƙaura cewa waje mai hayaniya nake barin wajen.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Rana mafi kyau, rana mafi muhimmanci, rana mafi nishaɗantuwa, rana mafi girma ita ce ranar Juma'a. Saboda ranar Juma'a ita ce rana da ta fi kowacce kyau, ita ce rana da ta fi kowacce muhimmanci. Shi ya sa ko ɗaurin aurena da za a sa, sai da na ce a samun shi ranar Juma'a. Saboda ranar Juma'a rana ce ta farin ciki, rana ce da idan ka yi addu'a Allah yake amsarta sosai. Shi ya sa na ke farin ciki da ranar Juma'a kuma na ɗauke ta mafi muhimmanci kuma na ɗauke ta mafi kyau a cikin ranaku sosai. Ranar Juma'a ita ce rana mafi kyau a cikin duka ranaku. Ita ce mafi muhimmanci, ita ce mafi son a yi ibada a cikinta. Da rana ce sosai, ita ce ƙarshen mako a cikin kwanaki. Shi ya sa na ɗauke ta da muhimmanci kuma na ɗauke ta mafi kyau a duk cikin ranakun.

Kana ba da shawara a aiki? Eh, ina ba da shawara, amma ba kasafai na cika ba da shawara ba. Idan naga abin da ya dace a yi kuma ba a yi ba, sai in ba da shawara in ce to me zai hana mu yi kaza saboda gudun kan mu samu wata matsala. To, iya shawaradda nake badawa kenan. Ko kuma idan naga abu ya cittura kuma ina da wata fahimta wadda idan aka yi za a samu sauƙi, za a samu maslaha, to nakan ba da irin wannan shawara. Amma in dai ba irin ta wannan fannin ba, kawai nakan sa ido ne duk abin da aka ce a yi shi nake yi. In aka ce kar a yi, ba zan yi ba. Amma idan naga abin ya cittura, to nakan ba da shawaradda dukanmu zamu samu sauƙi daga mu har ogan mu har wa'enda muke yin aiki. Wani sa'in idan na ba da shawara sai haga an samu mafita kuma an samu sauƙi akan abin da ake nema. Maimakon ace mutum ya yi shiru sai ka ba da shawara. Hmm, nakan ba da shawara sosai a wajen aiki musamman irin wannan abin da na faɗa.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo. Saboda nakan ajiye wasu maganganu, magayan bayanai sannan wasu irin su password haka duk nakan ajiye su a yanar gizo. Contact dina ma na waya duk suna cikin yanar gizo. Saboda a yanar gizo ne kawai da ka je da ka sa email ɗinka za ka ga sun fito. Sakamakon idan ka manta wasu abubuwa ko kuma wayarka taɓace ko kuma ka manta system ɗinka wani abun nan dai ko ya ɓace to in dai a da email ɗin nan kana sawa za ka ga duk bayanan ka sun bayyana a cikin wannan yanar gizo. Shi ya sa nike yin ajiya a cikin yanar gizo. Saboda is very safe bashi da wata matsala gaskiya. A yanda na fahimta kenan yanar gizo ina ajiya sosai a cikinsu. To abun da ma yanzu gashiduk kuɗaɗe da wasu daloli zakaga duk ana ajiyensu a cikin yanar gizo. Shi ya sa yanzu amfani da yanar gizo ya zama ruwan dare. Kota ina idan ka bi za ka ga ana amfani da shi kuma ana ajiye ajiye da shi. Shi ya sa ni bazan bari wannan zamanin ya bar ni a baya ba. Ni ma nake moransa yanda ya kamata. Ina ajiya a yanar gizo sosai.

Kana fison zama a kujera ko a tabarma? Eh, ya danganta. Idan na gaji, na fi so na zauna a tabarma, in mimmi ƙe ƙafa ta. Haka na fi so. In dai na yi aiki na gaji, to na fi so na zauna a tabarma. Saboda a tabarma ne za ka mimmiƙe ƙafafunka, ka mimmiƙe jikinka yanda ya kamata. Amma idan dai hakanai ne kawai, fisha ba wani aiki ka yi ba, ba na gajiya ka yi ba, to sai ka zauna. Sai na fi so na zauna a kujera, yauwa. Abin da nake amfani da shi kenan. Idan na gaji, in samu tabarma in mimmiƙe. Idan kuma ba gajiya na yi ba, sai in samu kujera. Shi ya sa nake tunanin kamar na fi son zama a tabarma fiye da kujera. Saboda ni duk sanda na yi aiki, to nakan zama, zauna a kan tabarma ne. Yauwa. Na fi son zama a tabarma akan kujera, gaskiya.

Kana rike lema lokacin ruwa? Eh, ina rike lema lokacin ruwa saboda aiki, saboda tafiya wajen aiki, saboda zuwa wata irin 'yar unguwa musamman lokacin da aka ce ruwa an fara yin shi lokacin marka-marka. To kaga irin wannan ruwan ba zai bari ka je inda za ka je ba, shi kuma bai iya wa ba, shi kuma bai ɗauke ba. To shi ya sa nake rike lema. Daga lokacin da aka ce damuna ta fara, to zakaga duk inda zan je, zagani da lema ta. Naka rike lema lokacin ruwa saboda in zan tafi wajen aiki ko kuma zan je wata 'yar unguwa ko kuma irin fita ta kama ni a haka nan kawai ana ruwa, to dole zan ɗauki lema na fita da ita. Eh, saboda ina jin tsoron ruwa sosai, bana son ruwa ya taɓa ni. Saboda idan ruwa ya taɓa ni har mura nake yi sosai. Shi ya sa nake kokari naga duk inda zan je, na ɗauki lema. Bana bari ruwan ya taɓa ni gaskiya. Shi ya sa nake ɗaukar lema a lokacin ruwa. Bana bari ruwa ya taɓa ni.

Kana sa turare kullum? Ina sa turare amma ba kullum ba. Ina sa turare saboda idan na yawan sa turare kullum yakan sa ni ciwon kai. Shi yasa nake sawa idan na sa yau, ba lalle bane gobe na sa. Na sa yau kuma na sa yau na sa gobe. To sai in tsallake kaman kwana ɗaya haka saboda sa turare kullum kullum ɗinnan yana samin ciwon kai. Amma kuma ina da turarrika sosai. Yanzu ma akwai wanda na sisiya. Suna nam ma ban fara amfani da su ba saboda kamshi. Ina son kamshi sosai. Ina buƙatar kamshi sosai gaskiya. Shi yasa nake amfani da turare amma ba kullum nake amfani da shi ba. Da akwai lokacin da idan na sa yau gobe ba zan sa ba. Akwai kuma lokacin da zan jera kwana biyu ina amfani da shi. Saboda idan turare ma fi yawan ƙarfi to zan ji kaina yana juyawa yana sa ni ciwon kai. Shi yasa ba na amfani da shi kullum kullum. Amma ina amfani da turare saboda kamshi yana da kyau sosai, yana da daɗi, yana da kwantar da hankali musamman ma idan aka ce ka samu ƙamshi mai kyau.

Kana iya bada barkwanci? A'a, bana iya bada barkwanci. Saboda ni gaba ɗaya ba ma mewani dariya bane. Kuɗan wasa cewa suke meyasa baka dariya, sai hamma. Wai takena kenan? Saboda ban fiye son surutu ba ma, ban fiye yin wasa ba, ban fiye yin dariya ba. Shi yasa bana yin barkwanci. Saboda barkwanci yana gani kaman mutum sai a raina shi. Ba kuma saboda haka bane. A'a, ni yanayi na haka ne. Bana iya, bana wasa, bana dariya sosai. Idan ka ga na yi dariya to ta kama ni, shima ba irin ƙyalƙyale wannan dariya ba. Ka ko duk wanda baya surutu baya irin wannan hayaniya da dariyar nan, ka ga ai ba mutum bane wanda har zai yi barkwanci har ma a ji daɗin shi. Shi yasa gaba ɗaya bana yi ma. Ban ma san yadda zan yi na yi barkwanci ba. Saboda ni ba mutum bane mai irin yawan surutun nan sosai. Shi yasa bana bada barkwanci.

"Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali?" A'a, muryata ba ta da ƙarfi sosai. Muryata a hankali a hankali take. Idan har a cewa ake ma ina da sanyin magana, bana sanyin magana da ƙarfi. To ni ban san abin da ya sa ba. Muryata ta fi son, na fi son na yi magana a hankali. Saboda magana da ƙarfin nan ma ta kan sa mutum ma har ya fita hayyacinsa. Amma duka abin da za ka bi a hankali a nitse ka yi magana to sai amma fa fahimtar mai kake nufi. Amma yin magana da ƙarfi, to miye amfanin haka wanda ma yake nesa ma wanda bai dace ya ji maganar da ka ke yi ba ma shi ma sai ya ji. Amma idan kana magana a hankali a hankali to komai naka zai kasance cikin sirri. Komai za ka yi shi za ka gan ka a natsai. To mutane ma sai faɗun sun sai sun fi ɗaukan ka da muhimmanci. Kan wanda za ka ga yana magana amma wanda yake can nesa yana jin abin da yake cewa. Shi ya sa na fi son duka abin da zan yi, na yi magana ta tsanake a hankali a hankali. To shi ya sa mutane su ke ɗaukana da muhimmanci sosai su ke kallona da mutunci.

Wane irin tufafi kaka fi so? Na fi son tufafi mai launin shuɗi sannan kuma mai silki silki. Bana son mai auduga sannan launin shi kuma ya zama mai shuɗi. Irin tufafin da na fi so ke nan saboda yana burge ni, yana ba ni sha'awa. Shi ya sa duk irin wannan kayan zaga su na fi amfani da su. Duk kaya idan ya zo shuɗi kuma ga shi silki silki to ina amfani da shi sosai saboda ina son shi sosai.